Abincin da yake ba mu ƙarfi a yini shine tuwo, saboda tuwo dama abinci ne wanda a yake da sinadarin starch, kuma yana ba mu ƙarfi. Kuma yana cikin abincin al'adar Bahaushe wanda a ko da yaushe muke cin shi, ya zama to ko ince dare da rana.

Ina zuwa bakin ruwa in zauna ni kadai ina kallon river kaduna wato kogin kaduna. A wannan shine wurin da nake zuwa in zauna ni kaɗai. Daga ni sai ruwa, sai tsuntsaye, sai kuma kifaye da ke motsi a gefen gadar. Gada yana zaune abina.

Manhajar da muka fi bukata a unguwarmu ita ce manhajar da za ta taimaka mana wajen kula da tsaro da wasu abubuwa da suka shafi mu'amalar yau da kullum a cikin unguwarmu. Saboda yanayi na rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasanmu Najeriya.

Wuri mafi sanyi a wajen mu shine wajen da yake danshi ko fadama. Wanda yake gida a wajajen ma zaka ga sai wane da wane saboda buƙatar sanyin. Hakan ya sa ba kowa ma ke iya sayen wuri ba a wurin irin wa'annan filayen ba, sai wanda ya ci ya koshi domin ya sami danshi da sanyi a gurin.

To a kwanan nan a, mun samu sabuwar gada da akeyi tsakanin Kabala Costin da Barnawa, wanda da sai munyi dogon zagaye amma yanzu saboda gadar, da ƙafa ma zaka gangara ba sai ka hau abin hawa ba, tafiyan minti sha biyar ta isheka ka kai inda zaka.

Babban abunda iyalai suka rike har abada shine zumunci. Duk iyalan da suka riƙe zumunci, su za a ga wannan iyalin ya tabbata, a ana tari, ana girmama juna, tsawon zamani. Wa'annan su mutu su bar wasu su gada waɗansu mutu waɗansu su gada.

Idan hakan ta kasance, zaka nuna farin cikin ka ne da murna ka sakamakon tsawon lokaci da ku ɗauka baku tare, yanzu kuma gashi Allah ya sake haɗa ku, a Aa dole farin ciki da murna ya baibayeku to haka shine abun da ya kamata kayi kuma shi ma abun da ya kamata ya maka kenan.

A lokacin da datar ka ta ƙare ko kuma ya zama network yayi rashin rauni, toh ai baka abun da abun da za ka yi da ya wuce ka jira, amma dai daga cikin ƙoƙarin yi shine ka kashe wayarka ka sake kunnawa. Ko kuma idan wifi ne shi ma ka kashe shi ka sake kunnawa. Idan Allah ya taimake ka, ko kasa wayar a flight mode toh daganan in Allah ya taimake ka sai kaga raunin service din ya kau ta dawo.

Aikin tuƙi shine Bahaushe yake wa kirari da direba. Direba dangin zomo kana ganin gida ka kwana a daji. Shi tuƙi wani abu ne wanda ko da yaushe musamman in na haya ne za ka kasance kana kan hanya, kana tuƙi daga wani gari zuwa wani gari. Idan kuma naka naƙashin kanka ne zai iya yiwuwa tsakanin daga gida ne zuwa ofis ko kuma zuwa wajen sana'arka sai kuma da yamma kaɗan shiga gari kila ka kai wasu ziyara ko wani abu mai kama da haka wajen abokan ƙarzi.

To, wasan da na fi so na buga ne a kashin kai na shine ƙwallo. Kuma tun yarinta har zuwa yau na buga ƙwallo sannan kuma ina jin daɗin kallon ƙwallo ko da a fili ko kuma a talabijin na club club na ƙasashen duniya. Amma dai ƙwallo a taƙaice ita ce babban wasan da na fi so a rayuwa ta.

Abincin da nake so in koyi dafawa shine, a, dambu. Ba don komai ba saboda shi dambu ana yin shine a madambaci. Bayan an ajiye sa tukunya sai kuma an ɗora madambaci sannan a saka shi a cikin madambacin a dafa. Turirin ruwan da ke cikin tukunyan shi ke zuwa madambaci ya dafa dambun yayi. Wannan dalilin yasa nake so in koyi dafa dambu.

Mafi yawancin yaran da aka haifa a ƙasashen waje suna tashi ne da Hausa da ba ta nagartacciya ba. Zaka ga suna tashi ne, suna dai gasunan su Hausawa ba Hausawa ba saboda za ka ji a makalamansu. Harshen su bai tsaya ba, harshen suna a ƙoƙarin yakan karkata ne zuwa ga ƙasar da aka haife su da yaren da ake a ƙasar.

Shibarci a cikin zafi bai da daɗi, musamman mu a Najeriya da ake ɗauke wuta, za a ɗauke wutan lantarki zai zama zafi zai gallabe ka sauro zai dame ka. So wannan ranar idan ta auku a gare ka, ita ce rana mafi muni, domin ba za ka taɓa bacci cikin jin daɗi da kwanciyar hankali ba.

To yadda nike amfani da waya ta eh kama yadda kowa ke amfani da wayar sa ne. Da daddare in naje gida zan sa ta a caji, da safe in gari ya waye zan duba in ga su waye su ka umm kira ni ko kuma wasu sakonni ne suka shigo idan na gama dubawa daga nan in saka waya ta a aljihu in fita wurin aiki. Duk wanda ya kira ni in ɗauka idan ni nake da buƙatar kiran wani in si kira shi domin wata biyan buƙata ta. Har zuwa daren da zan sake komawa gida waya ta na da batir mai kyau da idan nayi caja shi zai dawo dani gida ba tare da ya kare ba.

Abun da nike amfani da shi a ko wacce rana, wacce kowacce rana gari ya waye zuwa dare, senai amfani da shi. Ita ce wayata. Wayata ta hannu. Ko wacce rana idan ina tare da ita a cikin awa ashirin da hudu, in ka gan ta ba ta tara da ni, to na sa ta caji ne. In ko ba haka ba, tana nan a kusa da ni.

Akwai kalmar Ka, K A ka wadda kuma a Hausa tana da kalma biyu, ƙa mai lanƙwasa in aka yi mata lanƙwasa ƙa. Sannan kuma akwai fa F A wacce bahaushe bai da P A fa. P babu ita a Hausa, Q babu ita a Hausa. Ita ce daidai da ace ƙa, ki mai lanƙwasa.

Ai wannan mai sauƙi ne, duk abu mai wahala ka kiyaye shi. Idan kuma wanda kake lalle kake da buƙata ne to ka sa ƙwazo ka daure wa wahalan ka tabbatar ka yi nasara a kan shi. Amma matuƙar ba haka ba, idan ba ka shirya ba to karka fara. Idan kuma ka fara to ka daure sai ka kai ƙarshe.

A lokacin ruwan sama shine lokacin da mutum yake bacci mai daɗin gaske, musamman idan akayi sa'a ruwan babu iska a cikinsa. Ruwan ne kawai ake zuba shi zuryan. Wannan lokaci ne da mutum zai yi bacci na ban mamaki domin zai samu yanda yake so wajen yin baccin.

Wannan tambaya ban fahimce ta ba, amma idan ana maganar tsara ne, ma'ana sa'a, to shi sa'a abokin haihuwa, ma'ana mutumin da aka haife ku lokaci guda. Shine sa'anka, shine tsaranka. Kila shekarunku ɗaya ko kuma wani ya girmu wani da 'yan watanni ko da shekara ɗaya. Abin da dai bai wuce tsarin bambancin shekara biyu tsakanin ku ba. Za ku iya zama abokai, in ba ma an faɗi ba, za a taɓa iya fahimtar waye ya girmu wane ba.

Ai wanda ake kulle kurciya kulle, kowa ya ɓata gida kulle, ya sha duka kulle, har da matsale kulle, ya sha dundu, kulle. Wannan wani wasa ne na yara wanda ake yin shi a zagaye kowa ya kama hannun kowa. Wani ɗaya daga ciki zai zo ya ringa shiga tsakanin hannuwan ku a matsayin gida, ya shiga nan, ya shiga nan, so in yayi kuskuren shiga inda ya kamata, ba inda ya kamata ya shiga ba to za a rufe shi da dundu.

To idan ana maganar injinan noma, mu a nan muna da injina, akwai tarakta motar noman kenan, akwai ta huɗa da sauransu. Sannan akwai na ban ruwa irin injin ban ruwa wanda duk ana amfani da su don sauƙaƙa noma. Sannan yanzu zamani ya zo akwai na shuka, akwai na zuba taki, akwai na drone jirgin sama mara matuƙi wanda yake tashi sama shi ma yana zuba taki da makamantansu da feshi.

Mota itace gareji wanda motoci ne ke zuwa su taru maxu zuwa gari daban daban. Jama'a kuma duk wanda yake da buƙatar tafiya nan zai je ya sayi tikiti, ya shiga motar da zata kai shi garin da za shi. Kowane gari kusan yana da tashar shi kuma a garin zaka samu tashar zuwa wani garin.

Idan babu wuta dama mun tanaji power bank. Haka matuƙar ka na Najeriya ko mun kuɗin ka zai yi wahala ka rasa zama da power bank. Saboda da an ɗauke wuta ka caja shi yana nan a ajiye da an ɗauke wuta ka jona wayarka a ciki kai caji.